Launin jakar kuɗin mu shine ja. Don a cikin ja, jaka ne muke ajiye kuɗin mu. Muna ɓoye ta domin kada ɓarayi ko ɓata gari ko gagararrun mutane su gani su ɗauka. Domin in ba mu ɓoye kuɗin mu a cikin jaka mai kyau ba, mai launi mai kyau da ba a gane ta ba, in mun ajiye za a sata kuɗin.

Eh na iya tsalle igiya. Domin tsalle igiya yana taimakenne motsa jiki. Kuma yana sa jikina ina jin daɗi. Ina tsalle da igiya, zan yi tsifa sosai ruwan gumi zai fita a jikina, zai bani daɗi, da lafiya jiki ina motsa. Jikina ina tsalle da igiya kuma zan ji daɗi. Rayuwa na zai yi mun daɗi, jikina zai yi mun daɗi ba zai yi ƙiba ba jj yanayin jikina zai zauna daɗaɗai, yadda ya kamata.

To, dangantakarmu daga da shugabannin aikinmu yana da kyau, yana da muhimmanci. Domin dangantakar yakan sa mu, mu haɗa kai da shugabanenmu kuma aiki yayi daidai, yayi tafiya da kyau a hanyar da ya kamata domin mu samu ɗaukaka a wajen aikinmu. Domin dangantakarmu da shugabanenmu ba zai kawo mana wahala ba, ba zai kawo cutarwa ba, zai kawo ganewa yadda aiki zai samu ɗaukaka kuma aiki zai ci gaba a samu nasara.

Muna da bukiti daban daban daban ya kai guda bakwai a gidan mu. Domin kowane bukati yana da abinda akeyi da shi. Muna da bukati da ana amfani da shi a wajen wanka. Muna da bukiti da ake ɗeba ruwan sha a ajiye shi a ciki. Muna da bukiti da ake zuba garin tuwo da aka nika a rufa shi a ajiye. Muna da bukiti da ake ɗeba ruwan ɗauraya da shi. Muna da bukati da ake amfani da shi a wajen wanke wanken kwanuka. Muna da bukiti kuma da wanda ake amfani da shi a wajen wanke motoci da goge goge a cikin gida. Domin bukati kowanne yana da amfani a gare mu kuma muna ajiye su da tsafta domin cututtuka kada muyi amfani da bukati da muke shan ruwa a ciki muyi goge goge da shi mu samu cuta.

Dangantakarmu da abokan aikin mu shi ne. Muna haɗa kai a wajen aiki domin aiki yatafi daidai yadda ya kamata, yadda ba zamu samu saɓani ba da ɓacin rai. Amma in mu haɗa kanmu da abokan aikinmu, dole aiki zai tafiya daidai yadda ya kamata, ba ɓacin rai, ba zalunci, ba faɗa. Domin kuma haka dangantakarmu da abokan aikinmu zai gina kuma zai karfi sosai, domin mu gina wajen aikinmu ya samu ci gaba ƙwarai da gaske.

Kwarai da gaske na iya dafa abinci mai gina jiki, mai bada armashi a jiki kaman na, kaman na iya dafa tuwon masara da miyan taushe, na iya dafa tuwon shinkafa da miyan kuɓewa, na iya dafa shinkafa da miyan tumatur da nama ko da kifi. Na iya dafa farfesu na naman kaza ko na kayan ciki ko na ƙafan shanu da kan shanu. Na iya dafa wasu abincin gargajiya kaman ɗan wake da su taliya da sauransu.

To gaskiya dai ina son kammala aiki a lokaci shine zan fara yin aikin da wuri. In na ci gaba yin da wuri kuma zan sa zuciya na gaba ɗaya da ƙarfi na gaba ɗaya akan wannan aiki domin in samu in ci gaba inyin aikin da gaskiya, da ƙwazo, da farin ciki, da kwanciyar hankali kuma in sami aikin nan da kyau kuma in yi aikin nan akan lokaci domin in samu cin gaba kuma domin in huta. In na gama da wuri sai zan huta.

Yadda nake magance matsaloli a wajen aiki shine, idan na gane cewa akwai matsala a wajen aiki sai zan kira abokanan aikina da muke aiki tare, mu zauna mu ba juna mu shawarwari mu ga yadda zamu magance wannan matsalolin da muke fuskance a wajen aiki. Kuma zai bamu karfafawa, zai bamu haɗin kai yadda zamu zauna mu duba wannan matsalolin kuma mu gyara ta domin ayyukanmu da muke aikata a kullayomi a wajen aikinmu mu magance shi domin mu samu ci gaba, aiki yayi kyau.

Eh, na kan yi kiwon dabbobina. Ina lura da su, ina ba su abinci, ina kai su su sha ruwa. Na kan gyara ɗakunan barcin su in share da kyau in bar wuraren da tsafta. Domin lokacin da na gama kiwo, na dawo gida da dabbobina, na shigar da su gida, na su shiga ɗakunan su, su kwanta, su ji daɗi domin wurin na da tsafta. Yana da gwanin sha'awa yadda dabbobi za su zauna a ciki ba damuwa ba matsala.

Eh, bana son cin abuncin titi domin wasu masu sayar da abinci a titi ba su dafa shi da kyau ko sun dafa shi da kyau, ana buɗe shi ko ta yaya, dattin ƙura da abubuwa da yawa suna shiga wanda zai iya kawo wa mutum cututtuka daban daban a ciki. Kuma cin abinci a titi bai kammata ma maginta, ma ma maigida ko ma amarya ko ma mace ba. Da zaran kin yi aure kin samu gidanki bai kammata kai ko ke su-- ku ci abunci a titi ba.

Nakan miƙa jiki da safe? Eh tabbas, ina miƙa jikina gajiyan kwanciyar da na kwanta zai fita. Ina miƙa jikina da safe bayan na tashi a barci, na kan ji daɗi sosai. Hankali na sai dawo cikin jikina duk yadda jikina yana jin ciwo da daddare. Inna tashi da safe, inna miiƙee jikina tawa zai zai wanke sosai.

Nakan farka da safe kowanne rana misalin ƙarfe biyar na asuba. In na farka da sassafe nan, nakan yi addu'a, in gode ma Allah Sarki da ya sa na tashi, na ga sanyi safiya. Kafin nan in tashi, in fara ayyuka da ya kamata in yi.

Nakan kwana a kan gado ba a ƙasa ba. Ina da gadona, da katifa, da pillow, da zanin gado da ina shimfiɗa katifa a kan gadona da zanin gado in ya fami shi zani da kuma katifa. Da kuma ina da bargo da nakan rufa jikina da shi, nakan yi adon gadona da shi. Kuma yana da su pillow da ana sa kai, matashi da ana sa kai a kai a huta.

Eh, ina rike riga a aljihu na. Domin in na riƙe riga a aljihuna yana taimake ni sosai. Akan in riƙe riga akan hannu na. Aljihuna yana da muhimmanci, yana da girma ƙato da nakan riƙa, nake riƙe riga a ciki. Kuma bana riƙe riga a hannu na. Ina saka riga mai aljihu. Yana taimakeni kwashe kayayyaki da yawa a ciki sosai-sosai.

Na fi son taksi akan bas domin taksi yana tafiya da wuri, zai kai ni duk inda nake so in je ba ɓatan lokaci. Amma bas ya cika tsaya, tsaya, tsaya yana neman mutane da zai kwashe tukuna bas ya cika kafin nan ayi tafiya. Amma taksi yana tafiya da wuri kuma baya ɗaukan fasinja baya ɗaukan mutane da yawa ba, yakan ɗauka kalilan ko guda huɗu ko guda uku haka sai taksi ya yi tafiya. Amma bas zai ɗauko wajan mutane goma sha huɗu ko goma sha shida kafin nan ya fara tafiya, ya kai ka inda zai kai ka.

Eh, nakan iya gabatar da rahoto. Domin ko a wajen aiki in anyi rubuce rubuce, za a kira mu mu zauna mu bada rahoton abin da ya faru. Lokacin da aka zauna aka tattauna da jama'a duka, za a rubuta rahoto. In an zauna gaba ɗaya, za a bada damar lokacin da zan karanta rahoto ma mutane yadda za su gane abin da ya faru a wajen taron da aka yi. Kuma a bada rahoto dalla dalla abin da ya faru domin kowa ya gane abun da yake tafiya.

Babu, ba mu da WiFi a gida domin gidanmu yana nan a wani gefe ne a kwana a lungu. Domin ko an sa WiFi ma ba zai yi ba domin ana nan a cikin kauye sosai sosai. Domin na'urar WiFi ba zai aiki ba domin wuraren bai da karfi kuma wuraren bai buɗe ba. Ba mutane sosai kuma babu su na'urar abubuwan da za a kafa mana mu sami WiFi a wurin.

Na fi amfani da app na TikTok a wajen sada sakonnai, kuma da app na WhatsApp. Shima na kan tura sakkonai da shi, yana da kyau kuma yana zawa da wuri. Kuma na fi amfani da app na Facebook. Shima yana da kyau in ka tura sakkonai da shi, jama'a za su buɗe su gani sakon da kake ba da, domin su ma su karu da shi su yi amfani da shi.

Eh ƙwarai dagaske ina cin salati, domin ganyen salati da muna haɗa da muna ci muna haɗa da shinkafa wallahi yana da daɗi, yana da kyau kuma a jiki yana gina jiki, yana ƙara jini, yakan ƙara lafiya, ya kuwa yakan hana yunwa in ka ci salati wallahi ka ci abu mai daɗi.

Eh, in na samu lokaci na kan yi bacci da rana. In na yi bacci da rana na kan ji daɗin jikina domin gaɓaɓɓun jikina na kwanta na huta da rana na yi bacci. In na zo na tashi da baccin jikina zai mun daɗi domin na riga na kwanta, na yi bacci, na huta gaɓaɓɓun jikina duka za su mun daɗi. Kwanan tashi da ƙarfi domin ci gaba da ayyuka da suke gabana.

Na ka yi charging waya ta a kowane lokaci. In na ga batirin na waya ta ya sauka, in muna da wuta sai in sa waya in yi caji domin kada batirin ya mutu kuma kada a samu matsala. A headset dina babu wanda zai kira in babu charging. Kaga bai yi ba amma shi ya sa a kowane lokaci in na gan waya na batirin ya sauka sai in yi mashi charging.

Eh, nakan kalli inuwa ta. Wata rana inuwa za ta juya gefe da kuma zan iya ganta. Wata rana kuma inuwa ta tana nan a baya na. 'Yan uwana ne za su iya suga wance amma wata rana ina tafiya zan gaɗa gefe na sai, sai in kalle ina kallon inuwan sosai sosai.